Menene babban nasarar da kuka samu a aiki? Gaskiya a wurin aikin mu muna samun nasarori ba iyaka, saboda mu kullum muna cikin nasara kuma hakan yasa koyaushe muke ci gaba a gurin aiki. To gaskiya wani babban nasaran da muka samu guda ɗaya babu shi a ce misali a ce wannan shine kawai babban nasara. Saboda mu kullum muna cikin samun nasara kuma kowane nasara mu a wurin mu babba ne. A ko da yaushe muna tabbatar da cewa duk wani aiki da zo hannunmu munyi shi bisa hazaƙa da ƙwarewa da kuma fasaha mu tabbatar da cewa duk abunda akawo mana hannunmu ya kasance abu ne wanda za mu iya kuma za mu iya gwargwadon ƙarfin mu a ganin cewa mun nuna ƙwarewa da fasaha a cikin lamarin wanda duk inda ka kai a faɗin duniyar nan dole a yaba mana. Saboda aka koyaushe mu muna cikin samun nasara kuma mu kowane nasara a gurin mu babba ne. Hakan yasa ake ba mu lambar yabo kowane wata ko kuma kowane shekara daga ƙungiyoyi masu yawa.

Ina kake son ciyar rahoto? Gaskiya ni ba mutum ba ne mai son ya wuce a wuce kuma duk lokacin da aka ce hutu ya shigo ina tabbatar da cewa naje na kai ziyara. Toh hutu dai iri-iri ne. Akwai hutu na ƙaramin lokaci, akwai hutu kuma wanda zai ɗan yi tsayi. Misali hutun ƙarshen shekara yana iya kaiwa wata biyu ma, yadda ta kama ne gaskiya amma kaɗan nashi dai zai kai wata ɗaya da sati biyu. A wannan lokacin gaskiya ina zuwa ziyara musamman ma ina zuwa akwai, ah, ziyaran da nake son zuwa musamman kamar ƙasashen Larabawa ina zuwa ziyara. Wato ina da iyayena da 'yan uwana muna zuwa ziyara kuma ziyaran shine a ke ƙiranshi umara saboda wannan lokacin shine muke da dama na zuwa ziyara mai tsawon lokaci kuma duba da yanayin cewa umara ziyara ne wanda yake buƙatan a ƙalla ace wata ɗaya shi yasa muke amfani da wannan lokacin muga mun kai hutunmu mun ji a hutunmu a wannan wuri mai albarka. Wayan su lokacin kuma ina kai ziyara gidan ƙakkanina wanda ba lalle bane idan ba lokacin hutu ba in samu zuwa kuma hakan ina zuwa wurin 'yan uwa da abokan arziki duka a lokacin hutu. Kuma hutu shine lokacin da nake samu in yi wa yansu abubuwa wanda a lokacin aiki ba lalle ka samu ka yi su ba.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Eh, ina shan ruwan 'ya'yan itace musamman ma 'ya'yan itace. Duk da cewa kowane 'ya'yan itace abu ne mai amfani amma wani amfanin shi ya fi na wani. 'Ya'yan itace wanda nake yawan shan ruwan su musamman irin su ace kwakwa. Kwakwa gaskiya yana da ruwa mai yawa kuma ina amfani da ruwan shi. Kankana ma haka ina shan ruwan shi, lemu ma haka ina shan ruwan shi kuma su aful da abarba duk ina shan ruwan su. Saboda shi 'ya'yan itace ruwan shi yana da amfani sosai kuma yana da albarka sosai. Duk da cewa wani ruwan 'ya'yan itacen ma samun shi gaskiya, wanin akwai ɗan wuya. Yanzu ace ka nema ruwan, ah, ace ayaba ko kuma ace ka nema ruwan gwanda. Kaga shi ba abu ba ne mai ruwa a jikin shi. Kafin ka sami ruwa a jiki sai ka markada shi da soran shi to. Amma irin su kankana, irin su kwakwa, ruwa kawai musamman ma kwakwa idan ka siya, in muddin idan kai ka siya ƙwallon kawai kana fasawa za ka samu ruwan. Shiyasa ko yaushe idan ina bukatan ruwan yayan itace kawai kwakwa nake siya sai in dauki ruwan ciki. Haka ya fi sauƙi kuma shi ne wanda za ka samu mai yawa duba da sauran wa'yansu 'ya'yan itacen. Sai kuma mabiyin shi kankana shi ma akwai ruwa ba laifi.

Wane irin kida kake son ji? Ni gaskiya ba wani kiɗa ɗaya wanda zance ina son ji. Kwata-kwata kiɗan ma bana son ji, saboda aishi kiɗan ma daman ba abin Allah ba ne. Yawanci ni ko naji inda mutane suke kiɗa, ina iya gwargwadon ƙarfina in ga cewa na hana su. Idan kuma na gaba zan iya hana su, to ina nisantar da kaiya daga wannan wurin. Kuma duk lokacin dana tabbatar wanda na sani ko na sani ya je wurin kida to ina zuwa in yi mishi kurare musamman ma idan kani na ne ko kanuwa tane amma idan babba dani ne sai da in yi amfani da basira da fasaha in mishi harce. Wanda Allah ma yace ka kira mutane ga ta fankin Allah ta hanyan hikima da ma maganganu masu dadi. Hakan yake jan hankalin mutanen. A ka si da mutum ba haifanshi ke ba ka je ka na mishi ihu ko ka na gaya mashi maganganu wanda ba lalle ba ne ya ɗauka. Amma idan ka samu mutum ka gaya mashi abu ta hanya na wanda zai fahimta, zai gane cewa gaskiya kai masoyinshi ne kuma ka so shiryuwan shi ne. Amma misali idan in ce ma mutum kai ɗan iska ne, kana zuwa gurin ganga ba ka da albarka, ka ga sai dai ma ya zage kan gare wa ya ce mun mai ruwa na ko kuma ni na haife shi. Amma idan na mishi kalamai masu ɗadi wanda zai gane cewa abin da yayi kuskura ne, ka ga idan ya gane kuskurenshi ka ga sai dai ma ya ce kai wane na so na a shi.

Yaya kake gina dangantaka ta kasuwanci? Gaskiya ni mutum ne mai sabawa da mutane musamman ma idan aka ce alamarin kasuwanci. Ina ɗaukan ɗan cini me ciniki ɗaya. Ni ba ɗan kasuwa bane amma ina sayan abu a gurin masu kasuwa. Ko da yake ni ɗimma zan ce to amma ni kasuwanci na, gaskiya ba ƙarin kasuwanci bane. Kasuwanci na tsakanin ƙasa da ƙasa ne. To idan aka ce yanda nake ɗinka al'an dangantakar kasuwanci tsakanina da wanda nake sayan kaya a wurin su musamman ma kayayyakin da nake amfani da su a gida, ina tabbatar da cewa mun fahimci juna. Na fahimce su kuma suma sun fahimce ni. Kaga saboda fahimta shine babban abu. Lokacin da aka ce mutum ya fahimce ka kuma kai ma ka fahimce shi za ku samu sauki a wurin alaƙa. Amma lokacin da aka ce kai ma ba ka fahimci abokin cinikinka ba kuma haka zalika shi ma bai fahimce ka ba kaga za a samu matsala musamman ma wurin rashin gane me ya kamata da me bai kamata ba. Saboda haka nake tabbatar da cewa na fahimci abokin kasuwanci na kuma dangantakar tsakaninmu da kasuwanci yayi kyau babu cuta babu cutarwa.

Kana fi son miya mai zafi ko sanyi? Eh, ni ba mutum bane mai ra'ayi sosai. Duk abin da na samu ina amfani da shi. Wata rana za ka ga ina zo gida har mamana tana yabonata tana cewa "wane ba shi da tsaurin rai". Ni duk abin da aka ce na samu abinci komai sanyi ne, kai abinci koda kankara ne ibdai abinci ne zanci, kuma zafinshi koda tafasahen ruwa ne komi zafin shi zanci saboda haka ni bani da problem ko in ce matsala a gurin zaɓan abinci. Duk abincin da Allah ya hore mun shine nake amfani da shi. Waɗansu sa'in za ka ga mutane suna zaɓe zaɓe to waɗansu yanayi ne kan kama misali sun girma a yanayi ko kuma in ce a hali yanda abinci in ba mai zafi ba ko kuma abinci in ba mai ƙaza ba baza su ci ba. To ama ni gaskiya ba a gina ni akan haka ba. Kawai yanda aka gina ni a gidanmu tarbiyyar da aka bani shine duk abin da na samu godewa wa Allah in yi amfani da shi. To na tashi da hakan saboda haka hakan yana taimaka mun a wajen rayuwa na babu abin da zan ce sai shi in ba shi ba zan yi ba to kuma ina roƙon Allah ya karya not na man abin da za ce sai shi in ba shi ba zan iya rayuwa ba.

Wane irin sabulu kake amfani da shi? Ni fa gaskiya ina amfani da sabulu kowane iri wanda na samu. Musamman ma in dai sabulun yana da kyau kuma an yabe ingancin shi da lafiyan shi. Ba da dalle ince wai sai sabulu kaza wai ko sai abu kaza a'a. Ni duk sabulun da na samu in dai an yabe shi kuma an yabe ingancin shi, za kaga ina amfani da shi. Musamman ma ni idan na je siyan sabulu, sabulun da ba na so shine wanda ke canza jikin ɗan adam, wanda yake ƙara launi ace yana mai wa mutum fari. To gaskiya haramun ne a gunina, ba kyau. Kuma wanda yake yi ma ina rokon Allah ya shirye shi kuma ina neman kariya a gurin Allah. To iri wannan sabulun ba na amfani da shi. Ko da aka bani shi kyauta aka haɗa mun da shi kuɗi, sai dai ni ma in mai wa maka kuma in haɗa maka da kuɗi in sai kar ka sake amfani da shi. Saboda ba na son shi kuma ba na ƙaunar shi kuma ba na son wanda yake amfani da shi. To amma kuma gaskiya ko da yaushe muna iya gwagwandon ƙarfin mu mu kashe mun ƙira mutane kuma mun fahimtar dasu cewa irin amfani da wannan sabulun ba abu bane mai amfani. Musamman ma duba da yanayin addini. Kai ko da da ko da ba ƙwaƙwalwan ɗan adam ne ba yana da illa sosai wannan sabulun in zauna kai nazari a ƙwaƙwalwan ka. Saboda daga baya idan ya mayar kai fari, zai sake ɓata fatan ka musamman ma idan mutum ya tsufa. Muma kuma rokon Allah ya kare mutum da ba dabarar mu ba ne mutum bai isa ya kare kan shi ba sai abin da Allah ya raziki ya kare shi. Kuma Allah ya cigaba da karemu kuma da iyalan mu da kowa da kowan mu.

Kana sayan kaya a yanar gizo? Eh, gaskiya ina sayan kaya a yanar gizo saboda ai ko da yaushe ina da buƙatan kayayyaki wanda ba lalle bane in samu a ƙasanmu to musamman ma a irin kayan da yake na ƙasashen larabawa irin su cakuleti da soran su da kuma minti. Ina son sadakan abubuwan da musamman ina son in faranta wa yara rai to juma'a ko asabar ko lahadi duk lokacin da Allah ya hore mu ina matukan sadaka to duk lokacin da aka ce ka ba yara abubuwan da basu da shi ko abun da babu a ƙasan ku zaka ga ransu ya faranci sun shiga cikin farin ciki sosai. Kuma ni farin cikin yara yana faranta min rai sosai nima saboda mutane ne wanda tsakanninsu da Allah babu basu tabayin zunubi ba kuma ana fatan cewa Allah da tausayinshi idan suka roƙe shi zai basu muma. Kuma in mun roƙe shi zai bamu tunda shi mai tausayi ne, mai bayarwa ne kuma hannun shi abu ɗaya yake kuma shi mai buayi ne kuma nashi baya ƙarewa kuma baya buƙatan na kowa kuma ko da yaushe shine yake bayarwa ba wanda ya isa ya bashi kuma shi yake bayarwa ba tare da hisabi ba. Muna roƙon ya bamu mata me hisabi ba ba tare da mun yi wahala ba. Allah yayi sayarwar duk abun da ya fi ƙarfinmu muna roƙon Allah ya fi ƙarfin shi kuma ina amfani da yanar gizo sosai a wurin siya da siyarwa musamman ma da ƙasashen turawa.

Yaushe kake hutawa a wurin aiki? Eh gaskiya ina hutawa wurin aiki amma ba sosai ba. Saboda ni na ɗauki cewa wurin aiki ba waje bane na hutu. Duk lokacin da aka ce ina gida to na tabbatar wa kai na fa ni ne ina wurin hutu. Wanda duk wani hutun da nake buƙata zan yi. Amma duk lokacin da aka ce na sa ƙafa na a wurin aiki indai ba sallah ba ne ko wani uzuri babba bana ma ɗauke ƙaf, kai na wurin aiki. Idan na tsaya akan marasa lafiya sai in tsaya a tsaye, bamma zauna ba har zuwa awanni biyar shida ko har zuwa watarana awa bakwai takwas. Yanayin da ta kama ni saboda ni wurin aiki ana san ba wurin hutu bane. Hutuna shine yin aikina in sauƙari haƙƙin jama'a a kaina da haƙƙin da Allah ya ɗora mun shine babban hutuna. Saboda haka koda yaushe a wurin aiki ina jajircewa in tabbatar da cewa na yi aiki tsakani da Allah kuma yanda ake buƙata. Kuma ni mutum ne wanda yake sa, ah nazari akan aikin shi baya wasa da aikin shi saboda shine yake sa mutum ya samu cigaba koda yaushe a wurin aiki. Rashin wasa da aiki yana ƙawo cigaba sosai musamman ma aiki iyi bangaren namu aiki na kiwon lafiya hakan yana taimakawa sosai.

Kana son buɗe taga a ɗaki? Gaskiya bana son buɗe taga a ɗaki. Ni gaskiya mutane wanda sh suke son tsabta. Ni gaskiya ina sa turare a cikin ɗakina ne saboda in tabbatar da cewa ɗakina yana cikin ƙamshi kuma duk lokacin da baƙo yazo zai shiga cikin ƙamshi ba, wa ya ce zai shiga cikin wari ko ko wani abu ba kuma ina tabbatar da cewa duk wani baƙo wanda na samu nawa ya ji ƙamshin turare kuma ya samu annashuwa da sauƙi a cikin zuciyar shi. Saboda haka wa su musamman a sabar da ladi ɗaga sun zo sun zauna a ɗakina kawai saboda duba da yanayin yanda ɗakina yake da sanyi kuma yake da ƙamshin turare wanda idan ka zauna a ɗakina ko da na rabin sa'a ne, idan ka tafi dole a waje sai an ji wannan ƙamshin turaren a jikinka. Hakan abu ne na musamman wanda ya sa mutane suke son yawan zama a ɗakina kuma duk lokacin da mutum ya zo ɗakina ya zauna dole in iya yi masa abincin ci kuma ina bawa shi abincin ci ya ci kuma idan ina nan zan iya dafa mana abinci masu daɗi irin su farfesu, ƙafan jera shan-- jeren shanu, ƙfan shanu ko kuma kayan ciki ko kuma ƙwai da abun da dai yake sa mutum ya san gaskiya ji abinci mai daɗi.

Kana shuka tsire-tsire a gida? Eh, ina shuka tsire-tsire a gida musamman ma idan akace lokacin damuna ne. Duk da a gidanmu akwai magudanar ruwa wanda baya yankewa. To amma zuba wa ruwan ma wani aiki ne musamman ma tunda gidanmu ba gida bane wanda akwai yara sosai. Shiyasa idan ka yi tsiro ka shuka tsirinka lokacin da ba lokacin damuna bane dole ka kula da shi musamman ma wurin zuba ruwa. Hakan yasa kawai duk lokacin da zan yi shukin tsiri ina shuka shi ne kawai ga iya gwargadon ƙarfi na in ga cewa na shuka shi a lokacin damuna kuma hakan yana taimakawa ƙwarai wurin tabbatar da cewa fa nayi amfani da shi sosai. Kuma duk tsirin da zan shuka ina tabbatar da cewa tsira ne wanda baya damuwa da ruwa sosai idan har ba lokacin damuna bane. Kuma idan lokacin damuna ne ina yin shuki kuma ina tabbatar da cewa na yi shuki a farkon damuna yanda zai girma kafin a ce damuna ya yi nisa ko kuma ya fita. Idan kuma ya kama yakan kama in yi tsiri kafin a cikin lokacin da ba damuna ba amma hakan sai dai idan ta kama ni.

Yaya dangantakarku da abokan aiki? Gaskiya ni ina tabbatar da cewa ni da abokan aikina dangantakarmu tana da kyau, musamman ma duba da yanayin cewa duk lokacin da aka ce kai da mutum dangantakarku tana da kyau, zaka ga kafi samun natsuwa a kanshi kuma shi zai fi samun natsuwa a kanka. Saboda haka duk lokacin da aka ce zan fara na zo gurin aiki zan tabbatar da cewa mun gaisa da kowa da kowa. Diddan ma ni ne babba a wurin aiki to fa ina tabbatar da cewa daga ƙananan da manyan muna da alaƙa mai kyau saboda ai idon dangantakarku ta zama ta mai kyau. Zaka ga mutum ko da wani ƙorafi shi ne ko wani abu ne wanda ba zai iya wani ba zaka ga ya zo ya gaya maka hakan yana taimako sosai. Ko da abu wanda ya kunce ka ne wanda Hausawa suka ce "Duk jirfin kunne ka ba kwai wani za ka iya ji" to za ka ga shi zai zo ya gaya maka zai ce "wane ka zafa in abun ka na alheri ne zaka ya gaya ma kuma sai ka jajirce kuma wani abu ne wanda ba a fata za ka san yadda za ka dakile shi da taimakon Allah. Kuma idan ka samu dangantaka mai kyau ko da yau ka bar wurin aiki ka samu ci gaba za ka ga kowa yana ƙewanka yana cewa "dama wane yana nan dama kaza yana nan" za ka ga kowa yana daraja ka. Ko da ka bar wurin aiki ka samu cigaba za ka ga kuna da hulɗa mai kyau kuma hakan yana kawo cigaba kuma hakan yana kawo natsuwa a cikin rayuwar mutum.

Yaya kake neman izinin hutu? Ni gaskiya aikina yasha bambam da sauran mutane saboda ni mutum ne wanda nake da shugugula da yawa a ƙasan Turai, a ƙasan Larabawa kuma da ƙasa na nan gida. Saboda haka ni yadda doka na rubuta ko ta rubuta mun shine duk lokacin da nake da hurimin zuwa aiki shine lokacina na aiki kuma duk lokacin da ba ni da hurimi to hakan yana rubucene a wurin futun saboda a wurin aiki an san cewa bayan da za'a ina nan ina cikin ƙasa kuma bazan fita aiki ba. Saboda wannan yaddan ne ya sace wa a wurin aiki a rubuta cewa duk ranar da ban zo ba to ana ɗaukan shine a rana wanda an rubuta mun shi a ranar hutu. Haka zalika su ƙasashen waje wanda nake aiki da su musamman ma Saudi Arabia suma sun san ba a ƙasansu nake ba kuma suna ɗaga mun ƙafa a wurin ganin cewa sun bani hutu kuma duk lokacin da suma suka ga bana nan suna rubuta cewa ina aiki ne a ƙasa na. Lokacin da na zo wurin su kuma za su ɗauka shine lokacin da nake aiki a ƙasansu. Saboda sun san ni ba ɗan ƙasansu bane taimako nake musu kuma fi sabilillahi don Allah kuma Allah shine zai biya ni. Saboda haka kuma ina fata alheri kuma ina tabbatar da cewa lokacin da nake gida ba na bari in zauna a matsayin hutu saidai in fita aiki kuma lokacin da naje kasan larabawan kuma su ma ina musu aiki Didda ma dai ina zuwa ƙasan Indiya da ƙasan Sin amma su ba dadewa nake yi ba, baya wuce sati ko sati biyu kuma zan yi awon gaba in wuce in zo ƙasa na ko kuma in wuce ƙasan Saudiyya.

Ba na son zama kusa da taga. Eh, gaskiya ne ba na son zama kusa da taga. Ni mutum ne wanda ba ni da tattaunar ra'ayi kuma duk abin da na samu ina amfani da shi. Kuma taga ban cika zama da shi ba saboda ba wani abu bane wanda za a ce sai an zauna da shi. Kawai ni dai ko da yaushe abin da nake yi ina tabbatar da shi ba na yi aiki na wanda yake gabana ba tare da na ɓata lokaci ba kuma duk lokacin da aka ce fa na samu na gama aikina to za a ka ga. Zakaga ba wani damuwa, kuma bana sa kaina damuwa kuma ina tabbatar da cewa duk abin da na samu, na kuɗi ko na arziki ina bawa talakawa da marasa ƙarfi da marasa galihu. Hakan ya sa mutane a ɓangarena suna sona sosai kuma suna mun goyon baya a ko da yaushe. Kuma ba sai na zauna a kusa da taga ba kuma ko da yaushe ni ba mutum bane wanda za a ce sai abun ƙazako kuma sai uzuri ka za. Kawai duk abin da na samu Alhamdulillah kuma yayi shi ya sa na kuwa kyautar kaluna mutum ne mai sauƙin kai kuma mai sauƙin ra'ayi.

Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? Gaskiya ni, ina gode Allah da Allah ya kareni da damuwa kuma Allah ya kare ni a gaba. Bana sa damuwan duniya a raina kuma abin da na samu na tabbatar shine Rabbona. Kuma abin da Rabbona ne ya fa ya je sama dole ya zo hannuna kuma ba wanda ya iya kwashe Rabbona kuma ba wanda ya iya hana ni Rabbona. Abin da Allah ya rubuta mun shi zan samu. Hakan yana sa mun natsuwa da fahimtar cewa fa duk abin da kaga na samu tofa daga Allah ne. Haka zalika kuma duk lokacin da aka ce mutum ya na cikin damuwa ina tabbatar da cewa na gane damuwarsa kuma da taimakon Allah na yi, na cire shi a cikin damuwa. Kuma ina jan hankali musamman ma waɗanda suke zuwa wurina musamman marasa lafiya a kansu bar wa Allah komai saboda shi rayuwa da lafiya da arziki na Allah ne. Duk lokacin da aka ce mutum ya sa a kanshi damuwa ya ƙara damuwa biyu ga damuwan da ke damun shi kuma ga damuwan da ya sa a kanshi. Duk lokacin da aka ce mutum ya yi tawakali ga Allah tofa Allah ya isa mishi komai. Kuma wannan damuwan ma zaka ga da taimakon Allah da yardar shi Allah ya yaye mishi. Kawai mutum ya miƙa wuya ya barwa lamarin shizuwa ga Allah shi ne yafi.

Yaya kake ajiye kuɗi? Gaskiya ne ina ajiye kuɗina a asusun banki kuma kodayaushe duk lokacin da kuɗi ya zo wurina ina tabbatar da cewa, saboda yanayin da kuɗi yake zuwa wurina ina tabbatar da cewa na san zuwan shi. Wai saboda wani sa'in ma ba lalle ba ne in san iya abin da ke cikin akawun na saboda ko ta ina kuɗi yana zuwa. Kawai idan dai ina da buƙatar misali, abu kaza sai in ce in shiga akawun na in ɗauka ba wai dai zan ce zan ajiye kudi na musamman ko in yi abu kaza na musamman ba. Kodayaushe ina tabbatar da cewa kuɗina yana cikin akawun na saboda bana son ajiye kuɗi a gida. Saboda kuɗi a gida ba ka iya san in yakacin shi ba amma in dai kuɗi yana asusun banki ba sai ka dirga ba. Kawai za su rubuta ma kuɗinka ka zane kuma ya kai kaza, ka ga hakan ka san adadin kuɗinka kuma duk lokacin da ka tashi neman kuɗinka ba wani ciwon kai za ka samu kuɗinka. Shi ya sa kodayaushe ina amfani da banki wurin ganin na yi ajiya kuma duk lokacin da na tashi ɗaukan kuɗi zan je banki ne in ɗauka ba tare da ɓata lokaci ba. Saboda haka gaskiya ne na fi ajiye kuɗina a banki bana ajiye kuɗi a gida.

Me yake ba ku ƙwarin gwiwa a aiki? Gaskiya ina samun ƙwarin gwiwa sosai a wurin aiki musamman ma lokacin da idan nayu aiki ana yabon aikina sosai. Duk wanda zai zo za ka ga za'a ce wannan likitan gaskiya ƙwararre ne kuma ma'aikatan wurin mu ma suna bani wannan lambar yabon. Gaskiya hakan yana kara mun ƙwarin gwiwa saboda ai duk lokacin da za a yabi aikinka ko da ba a ba ka kuɗi ba zaka gane cewa mutane sun gamsu da aikinka kuma kai ma za ka tabbatar da cewa ka yi fiye da haka yanda za su gamsu tin da sun nuna ma yabo kuma da godiya. A duk lokacin da za a ce kama mutum aiki kuma ko da ka ƙwarance ka dage ka mishi bai ma yabo ba ko bai nuna wa farin ciki ba za ka ga ka samu rashin ƙwarin gwiwa wanda hakan zai iya hana ka yi ma-- yi mishi aiki a gaba. Kuma abu na biyu gaskiya ni abun da yake ƙara min ƙwarin gwiwa a aiki shine idan na duba cewa ina yin aiki ne don Allah ba don mutum ba to hakan yana ƙara mun ƙwarin gwiwa sosai saboda duk abin da ake yi don Allah shi kaɗai zai iya biya ba wani ƙwaƙwalwa da zai iya lissafin alherin da Allah zai iya ba shi sai dai muna fatan alheri kuma muna fatan mu ga alheri. Kuma duk lokacin da na yi aiki ina tabbatar da cewa na yi tsakanina da Allah ne hakan yana sake ƙara mun ƙwarin gwiwa sosai musamman ma mahaifiyata a gida ita ma tana nuna mun kuma in yi shi don Allah.

Kana yin ciniki a kasuwa? Eh, ina yin ciniki a kasuwa amma ba ko wani lokaci ba. Saboda a gidanmu mu muna da masu ciniki, muna da kowa yana da aikinshi. An ɗauka mana ma'aikatan aiki, akwai masu shara, akwai masu wanki, akwai masu zuwa kasuwa, akwai kuma masu yin aikin gida irin masu dafa abinci da sauran su. To gaskiya, duk da yadda kake da maaikata dole akwai buƙatar da wanda dole sai kai da kan ka za ka yi. Musamman ma ace idan zan tafi in nema takalmin sawa na kaina ko kaya, tufafi na kaina ko kuma wani abu wanda ni kaina ne zan yi amfani da shi musamman irin su turare da sauran su, ba lallai bane in aiki dan aike yaje siya mun saboda bai zesan daidai size na ba ko kuma wata wani sa'in zai ɗauki abun da shi a ganin shi ya mishi amma za ka ga ni bai mun ba saboda ra'ayin kowa da nashi. Wani sai ka ya ɗauki abu yaga duk duniya ba abun ya mishi, yayi kyau sosai in ya sama zai mishi kyau. A wurin wani kuma ko da kyauta ka ba shi ka ƙara mishi da kuɗi za ka ga ya ce baya so. Haka ne ra'ayin mutane saboda haka ni na fi so in je in siya irin wayannan abubuwan da kaina. Kuma gaskiya irin wannan abubuwan bana siyansu koyaushe sai dai irin sau ɗaya a wata ko sau biyu. Saboda haka kaga shiga kasuwa bai wuce sau daya ko sau biyu a wata.

Yaya kake kawo wa gidanku? Duk lokacin da aka ce zan kawo abu gidanmu, ina tabbatar da cewa kafin ya shigo gida, mu samma ma irin abun da za a kawo shi, kamar kayan abinci da sauransu. Zan tabbata ya shigo cikin sirri ne saboda ko da za ka ba mutum ka ba shi lokacin da idon shi bai gani ba, zai fi gode maka. Duk lokacin da aka ce ka kawo abu, mutum idon shi ya gani, to ko da rabi za, rabi za ku raba da shi. In ba mutum mai godiya ba zai ga kamar har yanzu ba ka yi ma shi ba. Sai sa duk lokacin da zan kawo misali irin kayan abinci da sauransu, zan tabbatar na sa a cikin mota kuma ba idon jama'a idan na kawo. Duba da yanayinmu gidan ba masu ruwa bane ko da idon mutane ba su gani ba. Za mu iya wargodon ƙarfin mu, gashiya mun raba wa masu bukata da kuma masu neman taimako. Shi yasa duk lokacin da aka ce mutane suna buƙatar abu kawai muna ba su ne ko da idonsu bai gani ba. Sai sa babu damu da ace wai sai idon mutanen ya gani ba. Muna iya wargodon ƙarfin mu, muga cewa mun raba wa mutanen sosai.

Kuna da fanka a rufin ɗaki? Eh, gaskiya muna da fanka a rufin ɗaki, musamman ma ɗakin mu na falo. Bedroom namu gaskiya muna da injin da ake ce yar da shi AC. Bana buƙatan fanka, saboda shi fanka a lokacin zafi gaskiya baya bayar da wani iska wanda zai kawo kwancin hankali. Shi sa muke amfani da injin na AC. Duk lokacin da aka ce muna buƙatan iska, za ka ga mun yi amfani da AC mu mun kunna, kuma shi muke kunna a bedroom namu kuma shi muke kunna. Idan muka kunna a bedroom kuma iskan zai zo har zuwa falo. Amma idan lokacin sanyi ne, za ka ga mun kunna fanka ba mu kunna AC ba. Amma lokacin zafi. Zaka ga mun kunna fanka kuma mun kunna AC saboda shi fanka yana rage sanyi na AC kuma yana kara bazawan iskan AC. Iskar AC baze tsaya a wuri ɗaya ba fankan zai kai shi ko'ina cikin ɗakin kuma ya raba shi ko'ina. Shi sa muke haɗa fanka sai mu kunna AC duka biyu. Amma idan lokacin sanyi ne gaskiya ba mu kunna AC sai ka ga muna amfani da fanka. Kuma shi fanka gaskiya bawa ƙai shi ƙarshe muna barin shi a numba na uku ko kuma idan ta yawa numba na huɗu.

Yaya kake son dafa ƙwai? Gaskiya ni mutum ne wanda yake son ƙwai kuma ina dafa ƙwai yawanci soyawa nake yi. Musamman ma idan da safe zan fita aiki, zan yi breakfast, zan shiga kicin ne in soya ƙwai na, ko biyar ko huɗu ko uku. Zan soya shi, zan ɗan zuba mai. Idan na zuba mai, zan ɗan sa albasa kaɗan. Idan na sa albasa kaɗan, zan fasa ƙwai ɗin in sa gishiri da magi dai dai iya gwargwado sai in yanka albasa da attarugu. Idan man ya yi zafi sai in juya ƙwan. Idan na juya ƙwan sai in tabbatar ƙwan ba wuri ɗaya yake ba, ya bazu akan abun da nake soyawa. Idan ya soyu gefe ɗaya sai in sake juya shi gefe ɗaya ya soyu. Kuma idan na kawo, idan na dafa gaskiya ni mutum ne wanda nake so in ci abinci ba ni kaɗai ba. Duk lokacin da na dafa bana so ya zamanto ni kaɗai na ci sai in je in ba wa ƙannena ragowar wanda abun da na ci ya rage. Didda su ma suna da shi za su iya dafawa amma ni na fi so duk lokacin da na dafa abinci a tabbatar da cewa wani shi ma ya samu ya ci saboda wanda kai sadaka shine naka. Kuma shi sadaka yana da amfani sosai musamman ma ga musulmi. Kuma wata rana ina iya dafa ƙwai ɗin shi ma idan ta kama. Yawanci amma dafaffen ƙwai ɗin siya na ke yi gaskiya bana dafawa a gida. Amma idan ina da buƙatar ƙwai, a dafaffe kuma a gida ɗanye ne sai ka ga na ɗaura ruwan zafi na dafa shi.

Kana iya kunna wuta? Eh ina iya kunna wuta musamman ma yanzu zamani ya kawo wutan da muke amfani da shi ba wani wuta bane na wahala, wuta ne na iskar gas wanda ake kiran shi gas cooker. Duk lokacin da nike buƙatan duk da ma bani bane nake dafa abinci a gida amma wani lokacin akwai abun da nake buƙata kamar misali ace zan yi soya ƙwaina ko zan soya kaza ko kuma wani abu wanda nake so in soya karan kaina. Ina iya kunna wutan ba tare da ya bani ciwon kai ba. Kawai ashana ko lighter zan kawo, sayin kyatta a kusa da shi. Idan na ɗan kunna shi kaɗan zan ɗan buɗe shi kaɗan saboda in ka buɗe da yawa idan ka kunna zaka ga yayi wof ya tashi. Amma idan ka kunna shi kaɗan kuma zan ɗaura tukunya ne a kan yawanci bana kunna shi akan iska. Zan ɗaura tukunya akan sai in ɗan buɗe shi kaɗan, sai in kyatta ashana ko lighter zai kama. Tukunyan da nake ɗaura yana taimakawa a gurin tabbatar da cewa, ganin cewa wutan iska bai ɗauke shi ba ko kuma iska bai hure shi ba. Saboda iska idan yana gudu zai iya hura wuta, duk da a cikin kicin ne ba mashigan iska sosai amma dai wai aka ce wai kula yafi a gargaɗi.

Wane shago kake fi zuwa? Gaskiya ni, ba mutum bane mai yawan zuwan shago, saboda duk lokacin da wata ya ƙare muna zuwa muyi chefa nen mu a lokaci ɗaya kuma ko da chefa nen ma akwai wanda aka sa su yi. To shagon da dai na fi zuwa shine gaskiya shago wanda ake sayar da kaya irin na sawa ko kuma kaya irin na takalmi da sauransu. Saboda wannan abu abu ne wanda zaka aike mutum ka ce ya je sayi masa, sai dai ka je kai da kan ka. Kuma za ka ga mutum ya je ya zaba ma kaya wanda ba lallai bane ya zama ra'ayinka. Ra'ayi shi daban, shi wanda a ganin shi ra'ayi ne mai kyau kai kuma watakila a ganin ka ba ra'ayi bane mai kyau. Saboda ni gaskiya shagon dana fi zuwa shine kaya shagon da ake saida irin su kayan sawa da sauransu ina yawan zuwa shagon ne saboda na fi so in je in zaɓi ra'ayi na. Amma irin su shagon da ake sayar da kayan abinci, abinci abu ɗaya ne wanda kowa ya siya kowa zai iya ci. Saboda haka akwai wanda ake aikan su saboda su yi irin su shinkafa, su taliya su macaroni, su kuskus su mai, su magi su kwai da sauransu ko wa'inan abubuwa ne ba wannan za a ce sewa, sewa ce ba ko sewa ne ba. Inda aka gaya wa mutum sunan kamfanin ma, misali aka ce ka je ka siya taliya Oba ko kuskus Oba ko kuma shinkafa Tayi da sauransu ko ace Mantoki ka ga duk wannan abu ne wanda kowa zai iya zuwa ya siya.

Yaya kake biki ranar haihuwarka? Gaskiya ranar haihuwa rana ne wanda mutum ya kamata yayi farin ciki saboda a wannan ranar Allah ya taimake shi ya zo duniya. Kuma ba haka baya nuna cewa ka yi biki a ranar haihuwarka saboda shi biki ranar haihuwa ba wani bani abu wanda mutum za a ce yake da lissafi. Yanzu za'a dauka cewa yau kayi bikin ranar haihuwanka kana da shekara goma a duniya, toh haka anji kayi biki kana da shekara goma a duniya to amma shin ka sani idan shekararka ɗari aka rubuta maka yanzu ka ci goma? Shi ma abin farin ciki yake nan ko kuma abu ne na zauna a yi nazari, a gyara halaye ko kuma yin abu mara kyau ne a duba a gyara. Saboda haka ina farin ciki ranar haihuwana amma ba wai su biki ko wani abu nake yi ba. Saboda yanzu mutane sun ɗauki wannan abun kamar wani hali ko kuma al'ada ne na gari wanda haka rashin sani ne ko kuma rashin fahimtar gaskiya ne. Gaskiya abun da ya kamata mutum ya yi a ranar haihuwarsa ba wani abu bane wanda za a ce ga shi sai ya yi ƙaza. Ko da yaushe mutum ana so ya zama mutumin kirki kuma ya godewa Allah da ya hallice shi ba sai wai ranar haihuwarshi ko ranar badde da sauransu ba.

Kana rufe baki lokacin hamma? Gaskiya ga mutumin da ya sanya kamata, da ya san mene yakamata duk lokacin da ake hamma ko mutum yake hamma yakamata ya rufe bakin shi, na farko kenan idan kuma kazo uwa uba addinin mu ya nuna mana cewa duk lokacin da mutum yake hamma akwai abunda ake cewa shedan yana fitsari a bakin wannan mutumin to duk lokacin da ka rufe bakinka kuma ka kama sunan Allah to ka kare kanka daga wannan sharin shi an da fitsarin shi. Kuma hakan yana nuna cewa kai mutum ne mai tsafta. Saboda lokacin da ka buɗe bakinka iska yana ƙunsar abude wa kuma misali mu a ce ko soro ne ko kuɗa ne ya cika bakinka haka ba zaka so ba. Sai sa addini kuma ya nuna mana cewa duk lokacin da za ka yi hamma ka rufe bakinka. Har ma aka nuna mana cewa hamma ɗin daga sheɗan ne. Duk lokacin da ya zo ka mayar da shi iya gwargadon ƙarfin ka. Ba a so mutum ya yawaita yin hamma, ha ha yana buɗe baki. Duk lokacin da hamma ya zo idan zai iya rufewa ya mayar to ya mayar. Idan kuma ya samu hamman ya bi ƙarfin shi ya samu yayi to ya rufe bakin shi, ya rufe da hannun shi duka biyar, ya kumshi bakin nashi ya rufe yanda zai mayar da hamman ciki ko kuma ya yi haka da hannun shi ya nuna ya mayar da hamman.

Yaya jadawalin aikinku yake? Gaskiya wurin aikinmu wuri ne na ƙararru wanda kowa ya san abin da ya kawo shi kuma kowa yana yin abin da yake kawo shi ne. Duk lokacin da aka ce wurin aikin mu mutum ne yake aikin shi ake kai, to dole ya tafi. Saboda akan jadawalin mu kowa da lokacin shi. Imma lokacinka safe ne, imma rana ne, imma dare ne a rubuce. To duk lokacin da aka ce lokacin ka ne a rubuce ka ga bayan da za a yi ka tsallake. Saboda mu wurin mu wuri ne na nagartattun ma'aikata, wuri ne na ƙwararrun ma'aikata kuma wuri ne na ma'aikatan da sun san abin da suke yi. Ba mu da wanda za'a ce shi ne zai ce wa ne ka zo aiki. Kowa yasan abinda yake kan shi kuma kowa yana kokarin yaga ya saukar da nauyin da Allah ya ɗora mishi a wurin aiki saboda kowanne mu ya san cewa nauyi ne wanda dole ne mu saukar yanda mun ɗauka kuma hakki ne na jama'a. Dole ne mu yi shi. Saboda haka koh da yaushe muyi iya gwargwadon karfin mu muga cewa. Mun bi jadawali ko da ba a manne a cikin bango ba ko ko da ba a kira mu ba ko ko da ba a nuna mana ba. Kuma saboda mu ne manya a wurin aiki, yanda muke bin jadawali kuma muke bin tsare-tsarin aiki yake sa ƙananan mu suma su bi saboda suna gani suna koyo ne daga gare mu.

So nawa kuke yin taro a mako? Eh to gaskiya taro a mako kamawa take yi. Misali kowane Juma'a da kowane Litinin in za a samu muna son yin sauƙa. To kaga idan muka yi sauƙa musamman ranakun Alhamis muna taro na musamman na saukan Alqur'ani mai girma. To haka lokacin da muka yi taro kuma muna tabbatar da cewa albarka ne yake zuwa da natsuwa da kuma aminci. To muna tabbatar da cewa mun yi rabe-rabe kuma mun yi kyauta-kyauta iya gwargwadon ƙarfin mu. Haka muna taro sau ɗaya kenan a mako. To amma wani makon taron yana kankama ne. Misali ace akwai taro a wurin aiki, akwai taro a gida na alheri, akwai taro a wurin maƙwabta na alheri. Kaga za ka ce taro zai wuce ɗaya zai wuce biyu. Saboda haka ba za a ce ga iya taron da za a yi a kowane mako ba sai dai yanda makon ta zo. Kuma koyaushe muna fatan taro ne na alheri. Saboda a wurin aikin mu ma taro yana iya zuwa ko sau biyu a sati ko sau uku ma musamman wurin koyawa ko horar da ƙananun ma'aikata ko sababbin ma'aikata. Kuma muna taro a unguwa, a masallaci, muna taron suna, muna taron aure da sauransu haka. To ita taro gaskiya kamawa take yi. Ba za a ce ga shi kaza ba sai kaza.

Menene kayan ci ci da ka fi so? Gaskiya ni ba mutum bane mai sassauran ra'ayi ko ince mutum ne wanda yake da saurin rai. Duka abun da na samu indai me kyau ne to indai abinci ne ina ci. Ba zan ce ga abun da zan ce dole sai shi ko kuma in ba shi ba zan ce wani ba. Gaskiya babu shi. To amma gaskiya ni mutum ne wanda nake son shinkafa kuma bana son abinci mai nauyi. Irin abinci wanda yake da nauyi kamar su alale da su tuwo, ban ci ƙa cinshi ba sai dai in an dafa a gida. Kuma gaskiya kuma abinci irin su taliya wannan da su indomie shi ma abinci na bane. Duk da ba na da tsattsauran ra'ayi ko da za ta mun iri wayena abincin kuma zan ci kuma ba zai dame ni ba. Amma in aka tambaye ni mene na fi so to gaskiya na fi son irin su shinkafa kuma shinkafan ma kai ya zaman to akwai waken diyawa. Ko da yake wake yana da amfani sosai, amma idan aka tambaye ni ra'ayi na misali idan za a dafa shinkafa da wake in waken ya yi yawa ba wani laifi bane amma idan farin shinkafa ne an fi so ya zama fari gaba ki ɗaya. In kuma da waken ne shi ma waken za a iya sashi kuma ya zaman to yana da yawa shi ma.

Sau nawa kake goge haƙori ina goge haƙora na so da yawa gaskiya, musamman ma ace lokacin da na tashi da asuba ina goge haƙorina. Kuma idan na zo cin abincin safe ina goge wa kuma da rana ma idan na zo cin abinci rana ina goge wa kuma dare idan na zo bacci ina goge wa. Kuma shi goge haƙori babban tsafta ne wanda mutane ya kamata su ɗauka. Amma goge haƙori da buroshi gaskiya ba wani abu bane wanda za a ce ka dinga yi shi akai akai. Amma goge haƙori da ashwaki wato bishiya wato ka nemo wani reshen bishiya ka karya ka zo ka goge haƙorin ka, ko da zaka wuni kana yi ne gaskiya sai dai ƙara ma lafiyan ido da lafiyan baki kuma yi magani amosani amma shi goge haƙori da buroshi da makilin gaskiya yana da wani illa wanda idan kana shi so da yawa da yawa bakin ka ya dinga taran yawu kuma wata rana ma zaka dinga jin tashin zuciya da sauransu kuma waƴan su makilin ɗin ma suna ɓata ma bakin mutum musamman ma dasashin shi da sauransu. Saboda haka goge haƙori ina gogewa da buroshi sau ɗaya amma da ashwaki iya yanda na samu ko zan ce sau biyu ko sau uku ko kuma ko wane alwala idan zan samu.

Ana fison zama ko tsayuwa. Ita zama da tsayuwa kamawa take yi. Ba zan ce ina son tsayawa ba, ba zan ce ina son zama ba. Yanzu misali idan ina wurin aiki gaskiya bana buƙatar zama ko kaɗan saboda a yi ba zama bane yakai ni. Sai dai idan abun da ya sa dole ne sai na zauna kafin, umm, misali idan mara lafiya yana bani ƙorafi kaga dole ne in zauna in kwantar mashi da hankali, in nuna mashi ba komai bane. To amma misali idan ayyuka ne wanda zan tsaya in yi gaskiya bana son zama saboda zaman yana kawo kasala kuma da gajiya da wuri. Amma idan na zo gida kuma kaga gida ba wuri bane na wanda za a ce mutum zai tsaya. Wuri ne wanda za ka zauna saboda haka a gida ina zama ina hutawa. Shima a gida idan aka samu abun tsayuwan misali ko wani dafa abinci ko wani uziri na gida wanda za a ce ka tashi ka je ka yi to ina tashiwa in yi. Amma idan ba haka ba idan na zo gida gaskiya ina zama ina huta saboda duk wani ma'aikaci wurin aikinsa shine wurin aiki kuma idan ya zo gida fata yake ya huta ba kuma ya tsaya a tsaye ba saboda ayi kuma tsayuwa tsaye an sani ba wani aikin hutu bane.

Kana yin waƙa cikin zuciya? Waƙa ko a fili, ko a zahiri, ko a iska, ko a baki ko a ƙuduri ba abu bane mai alheri. Musamman ma irin waƙa na zamani, waƙaƙƙewar da ba shi da ma'ana. Waƙa a addini ba za a ce an hana waƙa haramun ba, amma waƙa ba a son shi saboda ba wani abu bane wanda za'ace yanada buyu babw. Amma irin waƙa wanda idan misali an je yaƙi yana ƙara ƙarfin mayaƙan addini ko kuma irin waƙa na yabon shugaba wanda ya faɗi abin alheri saboda talakawa su san alkairi da yayi shima ba cika so, shima akwai hanyoyi da ake bi da ka idoji. Amma ba irin waka na zamani ba wanda mata da maza suke haduwa shi wnn haramun ne kuma bayi da kyau kuma ko da wani ya tambaye ka, ka ce mashi bashi da kyau. Misali, irin waƙe-waƙe da suke yi na zamani wanda ba shi da ma'ana, su ma mawaƙan ba su san ma'ana abun da suke yi ba ko kuma ba shi da wani, wani nazari wanda za a ce saboda shi yayi waƙan kawai sai dai yayi saboda a cashe. To irin wannan waƙan ba shi da alheri kuma ba a so kuma ba a bukatar shi. Ko a zuciya ko a baki duka ba wani abu bane na alheri.

So nawa kake share ɗakin ka? Gaskiya a maganan gaskiya dai ba ni nake share ɗaki na ba saboda muna da ma'aikata a gidanmu wanda suke mana shara. To amma idan aka ce so nawa nake share ɗaki na, ina share ɗaki na ne ta yanda na samu dama kuma da yanda yanayi yake. Yanzu misali idan aka ce lokaci ne na ƙura, lokaci ne na iska, kaga dole mutum yayi shara so ɗaya ko so biyu har dama goje-goje. Amma idan aka ce lokaci ne na damina kaga l ko da iskan ya kaɗa babu wani ƙura wanda zai shiga ɗakin ka, ka ga inde ba ɗaki ne mai ƙafa wanda kowa yake shiga ba to za kaga buƙatar sharan ba wani mai yawa bane. Sai ka ga so ɗaya ma a rana ya wadatar ko kuma in an yi so biyu ma zaka gaya wadatar. Yawanci tunda masu aiki ne suke yi kuma suna tabbatar da cewa sun yi aikin su, gaskiya aƙalla a ƙasar ana share ɗaki nan so biyu a rana kuma ana gogewa saboda a tabbatar babu ƙura. Musamman ma irin lokacin da ƙura yake tashiwa yake wasuwa. To a irin waɗannan lokacin gaskiya ana ƙoƙarin a ga cewa an yi shara saboda a samu sauƙin ƙura.

Kana fi son hawan matakala ko lift? Gaskiya nafison hawan litfs saboda shi hawan matakala hawane wanda yake da gajiya. Misali ma idan ka duba da yanayin inda za ka hau. Misali yanzu ace ka tafi wuri ne bene mai hawa ace shida ko bakwai ko goma irin na kasan turawa. Idan za ka hau matakala gaskiya za ka ɓata lokaci sosai. Amma idan lifts ne kawai za ka dannane ka shiga ka tsaya, zai kai ka inda kake so a cikin seconni. Amma idan matakala ne za ka iya yin minti biyar gargajiya. Kuma musamman idan ka ɗauki abu a hannunka ko kuma kana da taƙaitatten lokaci wanda kake so kaje kayi wani uziri bayan shi, ka ga zai ɓata ma lokaci. Amma idan lifts ne kawai aka hau kuma zai kai ka a cikin lokaci, ƙanƙanin lokaci wanda hakan yana kawo sauƙi musamman ma a irin gini wanda suke da hawa masu nawa. Musamman irin na garin Larabawa na Dubai wanda za ka samu hawa ɗari uku a cikin gida ɗaya, a cikin bene ɗaya. Ka ga irin wannan hawan in dai ba lifts ba a matakala sai ka yi awanni ko in ce sa'a biyu ko uku kuma ba ka gama hawa ba. Ballan tama ka sauƙa kuma kafin ka je wurin uzirin ka ga gajiya.

Menene abin sha da kake fi so? Gaskiya, abin sha wanda na fi so ina son ruwan Zamzam ne saboda shi ruwa ne wanda yake da albarka, yake da amfani, yake da haske, yake da laushi wanda duk duniya ba ruwan da ya kai shi haske. Kuma ruwane wanda malaman qimiya musamman ma turawa suka kai hankalin su zuwa wurin shi suna bincike sosai akan wannan ruwan, akan me yake fitar da shi, wane sinadari da yake da shi. Ruwa ne zance ba a kamfani ke buga shi kuma yayi shekara dubunnai yana fitowa har yanzu yana ciki yana fita. Wannan binciken da baturan suka yi sun gane cewa wannan ruwan duk duniya kuma duk yanda za'a gyara ruwa kuma duk yanda za'a yi wani fasaha ko technology na zamani ba wani mutum ɗan adam ko wani inji wanda zai iya gyara ruwa yayi kyau irin na Zamzam. Kuma sun gane cewa ba ruwa bane wanda aka saba amfani dashi irin gama gari ruwa. Ruwa ne na musamman wanda babu irin shi sai shi. Shi Zamzam ruwa ne wanda yake da albarka kuma da suka shiga tekun Zamzam suka yi bincike sun gane cewa fa ruwa ne wanda yake fitata.

Wane irin miya kake fi so? Gaskiya fa ni bani da ra'ayi ace sai miya kaza sai miya kaza amma gaskiya bana son waƴansu miya irin su miyan kuka da sauran su. Kawai dai ko miyan kuka ma in dai an dafa shi yanda ya kamata, ka san ko wane abinci iya wa ne. Yanzu misali wani kaza ma zai dafa ma amma daɗin shi bai kai na wani ba. Saboda haka shi abinci iya dafa wa ne. Ba wani abinci wanda za a ce sai shi ko sai in ba shi ba zai yiwu ba. Kawai in dai ya samu girki mai kyau a gurin ƙwararru wanda suka san kan girki, zaka ga abinci ko miyan kuka ne zai yi daɗi. Musamman ma ace kuma miya wanda ya ci kuɗi irin su miya ja, jan miya gaskiya miya ne wanda yake da zaka iya cin shi da ko wane irin abinci. Akasin kuka wanda kuka fa sai tuwo ko kuma ace burabusko amma yanzu ka ɗauki kuka ka haɗa shi da taliya ko kuma spaghetti ko macaroni z kaga ba zai haɗu ba amma jan miya zaka iya haɗa shi da kuskus, zaka iya haɗa shi da tuwo, zaka iya haɗa shi da taliyan, zaka iya haɗa shi da koma me Kai ko ɗan wake ne inda zaka iya, zaka iya haɗa shi da jan miya amma kuka fa ba zai yiwu ba.

Yaya kake tafawa? Gaskiya, tafi ba wani abu bane mai amfani. Amma duk lokacin da aka ce mutum ya yi abu wani na yabawa, ana mishi tafi. Tafi a nufin ko a tunanin cewa duk lokacin da aka tafama, ana nuna ma cewa gaskiya, abin da ka yi ka jajirce kuma an yabeka kuma an baka lambar yabo. To amma tafi, duba da yanayi na addini kuma da yanayi na wayewa da kabbara aka mishi ko kuma aka faɗa mishi maganganu wanda zai shiga jikinshi, kaga zai yi amfani. Misali ace, "Kai jajirtaccen mutum ne, mai ƙoƙari ne, mai hazaƙa ne. Muna alfahari da kai kuma kai ne gwarzonmu kuma muna fata za ka cire mu a kunya da taimakon Allah kuma ko yaushe muna goyon bayan ka kuma muna taimakon ka da duk abin da za ka fito da shi na alheri kuma kai ne na farko kuma muna baka yabo, kuma kai mutum ne wanda kasan abun da kake yi. Irin kalmomi haka za su sa mutum ya yi tunani kuma ya tabbatar da cewa abin da yake yi da taimakon Allah ya daɗe a kan shi, musamman abubuwa na alheri. Amma tafi wannan ya zamanto abu ne kawai na da ko kuma abu ne wanda ya zamanto na al'ada wanda ake yi musamman ma a makarantu na yara.

Kana da katin kasuwanci? Gaskiya kowa da sana'arshi kuma kowa da hanyar abincinshi. Daddani bazance bana kasuwanci ba amma mun manyan kasuwanci muke yi saboda haka mun kasuwancin ba sai mun nema kati ba an san da mun kuma bamu bukatan kati. Mu ma'aikatan gwamnati ne kuma shine aikin mu. Kaga idan aka ce ma'aikatan gwamnati ana da katin shaida wanda ake kiranshi ID card wanda dashi za'a gane matsayin ka kuma a tabbatar da cewa. E kai ma'aikaci ne, umma kai likita ne, umma kai ace soja ne, umma kai ace shara'a ne, umma kai ɗan fadan gidan gwamnati ne duka a wannan ID card ɗin ko ace katin shaidar za'a gane ka. Su ma 'yan kasuwa suna da katin su na musamman misali wanda yake ƙunsar da sunayen su da number wayan su na neman su, number telephone na su da unguwar su inda shagon su ko kasuwancin su yake da kuma abubuwan da suke siyarwa da sauron su. Hakan yana taimakawa wurin gane meye kasuwancin su kuma wurin gane musamman ma abokan cinikai idan suna son abu zaka ga idan sun duba katin misali idan akwai abunda suke bukata a gurin katin zaka ga yana taimakawa a wurin samun sabon abokan ciniki.

Yaya kuke sadarwa a wurin aiki? Gaskiya mu wurin aikin mu muna ƙoƙari, muna iya gwagwadon ƙarfinmu mu tabbatar da cewa fa mun yi abu ne bisa hazaƙa kuma mun yi abu ne bisa sa kai kuma mun yi abu ne bisa haɗin kai. Duk lokacin da muka tashi yin aiki to muna tabbatar da cewa mun yi shi a bisa haɗin kai. Ba ma wasa da aikin mu kuma ba ma wasa da lamarin aikin mu. Amma wani, wa-wai-wani sa'in lokacin zaka ga mutane sun tashi yin aiki amma saboda babu haɗin kai ba a ci ma burin abin da ake nema. Saboda shi haɗin kai babban abu ne a wurin samun nasara. Duk lokacin da aka ce kun haɗa kan ku kuna tsitseya maɗauri ɗaya to gaskiya a wurin aiki ko a wurin ma kasuwanci da sauransu, dawuya abokan ga ba su ci nasara a kan ku. Saboda haɗin kai abu ne babba wanda za ka ga mutane suna shakkan ku kan ku a haɗe. Shi yasa zaka ga duk lokacin da wani yake so ya ci yi wani ma burinshi shi zai tabbatar ya raba kan ku kafin nan saboda ya san cewa duk lokacin da aka ce mutane kan su a haɗe to ka ci nasara a kan su zai yi wuya. Shi yasa sa a wurin aikin mu muke tabbatar da cewa kan mu a haɗe. Dudda ko'ina akwai maganganu ƙanana to muna tauye wannan ƙananan maganganu idan aka ce abu ne na aiki to dole mu haɗa kan mu saboda kar wani ya zo ya ci riba a kan mu.

Me kake yi don ƙara aiki? Eh, na gaskiya mu a wurin aiki. Ina gwargwadon ƙarfi na, in ga cewa na, kare aikina musamman a gurin zuwa da wuri. Duk lokacin da aka ce yau ni ne a kan aiki ko aikina ne, to ina tabbatar da cewa fa na riga kowa zuwa. Misali, idan ana buƙata in je wurin aiki, kaman misali ƙarfe bakwai, to fanni ƙarfe shida ina wurin aiki. Hakan yana tabbatar da cewa na kare aiki na kuma an gane mahimmancin aiki na da darajan shi. Duk lokacin da aka ce kai mai abu ka ɗauki abunka da daraja, to wani kuma shi ma dole ya ɗauka abunka da daraja. Hama ace kai mai abun ma ba ka ɗauki abun naka da daraja ba, kaga ba wani amfani ko kaɗan. Sai sa duk lokacin da ya zaman to aikina ne, to zan tabbatar da cewa fa na tafi da wuri kuma na yi a kan kari kuma na yi a kan lokaci. Sai sa koyaushe ana yabona wurin aiki a irin jajircewa na, na zuwa aiki da wuri kuma da nayin aiki tsakani da Allah.

Wani aikin gida kake yi kullum? Gaskiya ni ba wani aikin gida wanda za a ce na ke yi kullum, saboda mu gidanmu kowa da aikin shi. Mu aiki muke zuwa. Akwai ma'aikata, muna da ma'aikata. Kowane ma'aikaci kuma da abin da aka tsara mashi da iya aikin da yake yi. Saboda haka mu yaran gida kawai mu tafi makaranta ne mu dawo. To amma yin wa'yansu aikinmu gaskiya ba kowane aiki bane muke bari ma'aikata su yi. Wani aikin mu da kanmu ma a ana ce mana mu yi, saboda hakan shi ne alkhairi a gare mu. Wani sa'in kuma ma'aikata su suke mana aikin saboda mu ma mu samu sauƙi a wurin ssuran ayyukamu, irin su makarantarmu da sauransu. Amma yin wa yanzu aiki wanda misali ake buƙatan mutum ya yi shi da kanshi, mu mu ke yin abun mu ba ma bari ma wani ya mana.

Yaya kake tafiya zuwa wurare? To, duba da yanayin aiki kuma da yanayin uziririkan da suke gabana. Idan aka ce inda nake tafiya zuwa wurare, kowane wuri ina sa lokaci ne. Misali zance zan tafi wannan wurin ranar Asabar kuma yawanci duk wurin da zan tafi a ranakun weekend nake tafiya ba ranakun aiki ba. Saboda ranakun aiki bani da time ɗin da za'ace na tafi guri. To a weekend gaskiya ina fita in tafi wurare masu yawa, musamman ma wuraren 'yan uwa da abokan arziki wanda an daɗe ba a haɗu ba. Zan tafi in kai musu ziyara, kuma in alheri ne in je in musu. In kuma wani abu ne na kyauta in je in basu. In kuma wani sanarwa na alheri ne in je in musu. To gaskiya hakan yana taimakawa matuka wajen ganin an tabbatar da zumunci ya ɗore kuma kowa ya san kowa. Shiyasa ko da yaushe idan aka ce yau Asabar ne to zaka ga na yi ƙoƙari na fita saboda in je in kai zumunci musamman ma wurin abokan arziki da 'yan uwa da kuma malamaina na makaranta da sauran su.

Nawa ruwa kake sha kullum? Gaskiya shan ruwa, a, yanayi ne ya sa mutum ya sha ruwa. Kaga yanda da mutum zai sha ruwa a zafi ya sha bamban da yanda mutum zai sha ruwa a sanyi. Kuma yanda mutum zai sha ruwa bayan ya fita rana ko yaje unguwa, haka dole ya sha bamban da yanda zai sha ruwa a lokacin da yake gida ko bai fita ba. Yanzu misali a dauka a lokacin sanyi, ka ga duk shan ruwan mutum bazai wuce sau biyu ba, da safe kuma sau biyu da raana, ko kuma sau biyu da daddare. Kaga idan kuma lokacin zafi ne, ka ga shan ruwan dole yafi haka sosai. In kuma idan ya kasance mutum ya fita anguwa, ya je yawo ko yaje anguwa, ka ga dole ne ya sha ruwa fiye da hakan. Saboda ai ya fita kuma yaje anguwa shi yasa shan ruwa, baza a ce gashi iyakan shi ba kawai da yanayi ake amfani. Yanda yanayi yake, haka za a sha ruwa. Ba bayan da, a, misali a ce wai dole sai mutum ya sha ruwa kaza ko a ce dole ga iya adadin ruwan da mutum ya sha a'a. Yanayi ne yake kamawa.